Ina amfani da waya Android phone. Ina amfani da Android wayar da ake yayi kuma ta zamani Android. Ina jin daɗin amfani da shi kuma sosai.

Ha, duk yadda na ga dama. Ina wanke tufafina sau duk yadda na ga dama. Bani da wani adadin da zan ce gasu. Nawa nake wanke tufafina. Kiwai duk lokacin da na yayi datti kawai ina dakko shi in wanke ne. Kagane ai.

Eh daga safe zuwa, zuwa dare haka ina shan ruwa kaman so huɗu ko so biyar ma. Ya dinganta da yanayin dana tsinci kaina na. Ahali na kishi ne ko kuma ina yanayi mai kyau. So a noma dai ina shan ruwa kaman so huɗu ko so biyar.

Naje ina fara aiki da safe ƙarfe takwas. So idan sha biyu yayi zuwa ƙarfe ɗaya, in na sauko ina tsaya wa inci abinci, sai in ɗan huta kafin inci gaba da aiki.

Eh, nasarar da na samu a aiki na yarda cewa mutum baya samun abin da yake so a rayuwarsa ba tare da yana yin wani abu wanda zai ringa samun kuɗi ba. So babban nasarar da na samu shine gaskiya. Ina aiki kuma duk wasu 'yan bukatuna a shekaruna na fikar finsu kuma ina iya yi wa kaina abubuwan da ya kamata.

Ina sa jikina sosai, ina amfani da lokacina da lafiyana, ina yin abin da ya kamata idan na je wajen aikina. To hakan yana sa ina jin ina ƙarawa aikina armashi.

Eh, ina cin tafarnuwa. Nan bayan ma cewa tafarnuwa maganin sanyi ne, sannan kuma yana da amfani a jikin ɗan adam, ka ringa ci ko da ba kullum ba, irin lokaci zuwa lokaci haka.

Ba mu da Wi-Fi a gidanmu, mu ba masu kuɗi bane. Muna dai da wayoyin hannu, da muke amfani da su, amma ba mu da wani Wi-Fi mu.

Ina amfani da ajiya a yanar gizo sosai saboda abubuwan da nake ajiyewa a yanar gizo ma masu mahimmanci ne sosai gaskiya ina da su a cikin drive dina kuma ina jin daɗi.

Ina cin abinci, abinci nake ci a gurin aiki. In naje gurin aiki, nai aiki, nai aiki sai in nema abinci in ci. Me ya wuce haka ba ai.

Eh, na tafiya da ƙafafuwa na da kafin in yi abun hawa. Na tashi, na tafiya gurin aikina da sauri a ƙafa har lokacin da Allah ya taimake ni na samu na mallaki abun hawa wanda a yanzu duk inda zanje shine nake hawa ya kai ni. Ɗan jaki ke nan.

Na iya busa tsaki amma ni bana wa mutane tsaki. Duk abin da mutane suka mun bana musu tsaki ko da na ji ba dadi, zai yi wuya ka ga na yi wa mutum tsaki gaskiya saboda ba ɗabi'ata bace.

Eh, Goɗiya. Jaka da nake kai ita ce Guɗiya saboda jaka ta jaka ce, ba inda bazan je da ita ba. Ina jin daɗin jaka nan kaji?

Muna amfani da kayan aiki masu kyau, wanda suke sa mu yi sauri wurin yin ayyukan mu na yau da gobe, wanda kuma muke jin daɗin amfani da su kuma suna ba mu, suna ba mu sakamako mai kyau idan mun yi aiki ana jin daɗi.

Eh, ina sabunta shirye-shiryen kwamfuta. Ina jin daɗin amfani da kwamfuta saboda ta ƙara zuwa mana da sauƙi akan yanda muka faro rayuwa a baya. Kwamfuta sauƙi ne a cikin rayuwar ɗan adam sosai.

Ai mu harkokin mu ne yau da gobe. So dai muka zo muna yi ma abu mai inganci daga yanayin yanda aka lissafa aiki da mai aiki da bada kudi ya siyo kaya. To mu mun riga mun san cewa kawai aikinka zai zama mai inganci ne. Wani yana son kayan aiki materials masu sauƙi, wani kuma ko nawa ne material zai iya sa kuɗi ya siya. To akwai bambanci dame wanda zai siya material mai sauƙi da wanda zai siya material mai kyau. Dole wanda zai siya material mai kyau aikin shi ya fi inganci da kyau kuma.

Socai ma, ina fatan samun cinyawa sosai. Ai cinyawa sai da shi ake rayuwa. Yana da amfani sosai a cikin rayuwa. Cinyawa namu ne.

Eh, yanda dai ake sa hannu muma haka muke sa hannu. Hannun mu kamar na kowa ne, yanda mutane da yawa suke sa hannu muma haka muke sa hannu. Ka gane?

Aiki na ma kenan ai. Na iya ɗinka tufafi yayi kyau sosai yadda mutane basa tunani. Saboda ni ina aikin tailor kuma.

Ina jurewa zafi duk yanda ya zo ya same ni. Wai dane wanda baka da zabi akai ai, ba kai kake yi ba. So duk yin da ainihin da zafi ya zo mana muna ansashi ne saboda mun san lamari ne na Allah. Bayan da za kayi dolenka kai accept.

Eh ina raba ayuka ga wasu sosai ma, saboda aiki yakan yi min yawa wani lokaci. Ina ɗauko wanda suke taya ni aiki sai in kai su wasu wuraren su kuma su min can saboda na zama ba lokaci.

A'a ba na cije farce. Idan farce na ya fito ya yi girma, ina neman mai yankan farce ya yanke mun sai in samu wani lada nima in biya shi in ba shi.

Ina cin citta a abinci. Citta a abinci yana da amfani sosai kuma yana ƙara wa abinci daɗin ɗanɗano da kuma ƙamshi mai kyau. Sannan kai kanka mai ci kana jin gamsuwa sosai da shi.

Sosai ma kuwa ina amfani da kwamfuta sosai ma. Kwamfuta yana da daɗin amfani. Wa rayuwan da ake ciki yanzu, mutane 'yan adam dole sai sun yi amfani da kwamfuta saboda kwamfuta rayuwa ne.

Ni ba wani bikin da nake yi ranar haihuwarmu. Kawai na san dai ga date ɗin ranar haihuwa na. Kwanakin watan suka dawo, iya ni kaɗai na san kayana kuma ni nake tunanin shi. Eh, ƙafafan sadarwa da nake amfani da su suna ɗan tayani, murna haka. Suɗan yi mun message da zan ji daɗi, shi kenan. Abin da nake yi kenan ba wani bikin da nake yi ne.

Abokan ciniki, cinikayya na suna da matuƙar amfani a cikin rayuwata domin suna taka wata rawa mai ƙarfi a game da tattalin arzikina. So idan ina magana da su, ina magana da su cikin girmamawa da kulawa. Ina ba su lokacina da muhimmanci saboda ko su mutane masu mutunci a gurina, ni ma kuma mutum ne mai mutunci a gurinsu. So muna kallon mutuncin juna da girmama juna ne da su.

Eh launin labillen ɗin muke amfani da su launi ne na ruwan ƙasa haka. Zakaga label ɗin mu kaman kala da launin shi irin na ƙasa. So launi ne mai kyau. Don shi muke so shi ya sa mu ka nemi kalar launin shi.

Eh ni nafison yanayi, yanayi na bazara. Saboda idan ana yanayi na bazara, zakaji yau za ayi wani iska mai daɗi, zakaji duk duniya tayi daɗi. Gobe zaka iya ji an tashi gari yana ɗanyin zafi, jibi kuma zaka iya ji an tashi da ɗan sanyi sanyi. So shi yanayin bazara kaman waida ne wanda kowane yana iya kawowa. So yanayin yana burgeni sosai kuma ina jindaɗin rayuwa a yanayi.

Ba na yin ba na yin bacci da rana. Asali na, ni ba mutum bane mai zama ma inda zan yi bacci da rana. Amma in ta kama ba ni da aiki ko kuma ina hutu ko bana da lafiya, ina gida a zaune. Dole in rana ta yi, ina dan yin bacci saboda in samu sauƙin abin da yake damuna.

Eh takalma na fison slippers saboda ni bana son amfani da takalmi mai nauyi. Takalmi mai nauyi bana son shi kuma bana baya daga cikin tsari na amma in slippers ne kawai in na sawa zan wuce in je in yi harkokina. Ba nauyi, ba wahalan sawa. Eh takalma na fison slippers saboda ni bana son amfani da takalmi mai nauyi.

Muna yin aiki mu a ƙungiyance ne, idan muka je aiki a cikin ƙungiya, kowa ana ajiye shi a ɓangaren da zai yi aiki ake so ya ayi shi kuma ya taya a nan. Maybe illa ya ƙwarewa a gurin ko kuma aavƙwarewar shi za ta iya ba da wani abin da ake so a gurin. To idan dai in da aka ajiye ni, ni ina yin aiki a gurin aikina.

Ina gaishe da mutane, cikin mutunci da kulawa. Ina tafiya na ga babba, ko mutum dai responsible, ina gaishe shi, kuma ina mutunta shi, ina bashi girmanshi. Mutane suna son haka da mu.

Muna da bokiti guda goma sha biyar saboda muna ɗebo ruwa mu ajiye a ciki musamman a yanayi na, na, na rani. Ruwa yakan ɗan yi wahala so muna da bokitai goma sha biyar, muna samo ruwa mu zuba a ciki mu ajiye domin amfaninmu na yau da kullum a cikin gidajenmu.

Kullum ina yin addu'a. Ko, ko a wanda lokaci ma ni ina yin addu'a. Allah ya taimake ni, ya ban sa'an rayuwa. Addu'a shine abin rikewa. Ba mu da wani abun da yafi addu'a ai.

Burin ma aiki bai wuce yi wa mutane abubuwan da suke so ba, kuma idan mun yi mutane su ji daɗi su nuna sha'awarsu akan abin da muka yi, cewa lallai yayi yadda suke so ɗari bisa ɗari. Kuma muna jin daɗi kuma yana ƙara mana muna son yin aiki da su.

Bangoginmu launi uku ne. Muna da farin fenti, muna da ash fenti a ɗakina, sai kuma purple. To kala ukun nan na haɗa, nayi shi daban daban a ɗakina kuma kaloli ne masu kyau, masu kayatarwa. Abun sai ma an gani tukun,